To, a gaskiya dai, gaskiya ni ba mutum bane mai kallon madubi sosai a rayuwa na. Domin a kasari mutanen da suka fi kallon madubi mafi sani kamar mata ne. Bamu da wani lokacin da damu tsaya mu kalli fuskan mu, wani lokaci wai ka ga me ne kawai. Domin abu ne wanda yau na saba yin shi, da gobe na san idan na yi wanka, na shafa mai, zan tace kaina tukuna in fita. To already na saba ganin shi tin tin tini shiyasa ban damu na kalli madubi ba. Dan akwai time ɗin da akwai lokacin da na yi wani tunani, na ce na ke tambayan kaina, yaushe ne na ƙarshe da na kalli madubi ma a rayuwa na? Na yi, ina ta tunani na ma manta. Yaushe ne ranan ƙarshe da na kalli madubi? Domin na kan jima sosai a gaskiya, na kan jima sosai. Ban kalli madubin ba, ballanta na ma wai in samu wani abu ne da zai sa wai inta kalla ko wani abu. Amma akwai lokutan da faɗowa take kallon madubin. Yanzu a misali kamar wani abu ya faru a fiskan ko, ka ji kana jin wani ƙaiƙayi ko zafi haka, ko wani abu dai a fiskan ku, to lokacin ne zaka he ka nemo madubi. Amma kamar haka ne karan kai na, wai ace wai yau in ɗauki madubi in ringa duba fiska na. Gaskiya bansan yaushe last yaushe ne last dana kalli madubi ba gaskiya bana kallon madubi sosai. Dan he inta tunani ma, wata rana ni kaɗai na, ina zaune ma ina cikin tunani haka, sai na fara lissafi ina tunani, "Kai, rabo na da in kalli madubi tun yaushe?" Ina ta tunani, ina ta tunani na ke wata rana na fito ina taɗi da mama na. Na ke ce mata, "Kai, ni fa na manta yaushe ma rabo na in kalli, in kalli madubi." Sabila da wani lokacin idan kana da uzuri ya ma yawa, damuwoyi sun ma yawa, kana da harka, kana da lissafin rayuwa yayi yawa, da ka yi wannan, da ka yi wancan, ga wani abu ka zada ban yi ba ga abun ka zada dan yi, ga wannan ga wancan. Sai ka ga baki ɗaya ma madubin ba ya layin. Ka kai dai damuwan ka, ka samu ka yi wanka, ka shafa mai, ka gyara feskan ka, ka tace kanka, ka yi comb da comb ka yi duk abun da dai za ka yi dai kawai ka samu ka fita. Shi ne kawai abun da a ke yi. Amma gaskiya bawan bana kallon madubi na kan fi he in fi sati ban kalli fiska na a madubi ba wani lokacin. Amma yanzu misali idan dan zo in ga madubi a kusa da ni, na kan iya ɗauko wa in kalli fiska na. Sabila da ba mu da irin dressing mirror ɗin da wanda ake amfani da shi a gida ballanta. Na ce dole sai in ka fito koya nema, da ka kalle shi. To mu ba mu da shi. Dole personal madubi ne na hannu irin ɗan ƙarami wanda muke amfani da shi. To gaskiya wani lokacin yana cikin jaka, ban cika ciro shi ba gaskiya. Ni damuwa na in shafa mai ne, in sa turare, in tace kaina in fita. Ban damu da wai he na kalli mene ne fiska na yayi ba. Shin fiska na yayi kyau ko bai yi kyau ba, yayi datti, mene ne? Ina, indai na san na yi wanka, na san na wanke shi da kyau, na wanke shi da kyau, na san na shafa mai kuma na san na tace fi, na tace kaina. To a wannan lokacin meye dan sa. Amma akwai lokutan da kamar idan dan sa hula haka, hula irin namu na gargajiya, na al'ada haka. Idan dan sa shi, na kan so in ga kaina a madubin wani lokacin sai in ce ma, "ina madubi yake?" To mafi yawan lokuta ma haka, sai in ga ma ban samu madubin ba ko kuma ma ban gani ba. Haka dai sai in haƙura sabilah da ma na riga ai na saba da yin amfani da shi a haka ko babu madubin. To yanda dai na ke amfani da shi, bana da wani takamamman lokaci da na ke amfani da madubi gaskiya. Babu takamamman lokacin da na ke amfani da madubi ko da daidai da min toti haka. Sabilah da wani lokacin ma idan na tashi da safe, na ga ɗan makara, bana wani tsayawa jiran kome da kome. Ina yin abu da sauri sauri haka, bana iya kallon madubin gaskiya. Sai dai kuma faɗowa take wataran kana zaune ko mirror irin na mashin haka, ka hau kan mashin to shi ne zaka iya kallon mirrorn wani lokacin na kan mashin. Amma inba na kan mashin ba wani lokacin ma baka da lokacin da zaka kalli wannan madubin ma shi karan kanshi.

To gaskiya, yanda shafukan sada zumunta suka canza dangantakarmu da mutane yanzu dai a da. Gaskiya a da ana fama da lokacin da kafin zuwan sada zumunta kamar misali science and technology kafin zuwanshi da gaskiya, an ɗan sha wahala wajen sada zumunta ta yaya kamar yanzu idan a da mutum dai miƙa saƙo ko kuma zai kai wani abu ma wani, babu yanda zai dole ya ɗauki ƙafa ko kuma ya hau kan dabba ya je har garin da yake. Yanzu misali idan mutum yana kusa ne babu hali ka bashi abun da kake so ka bashi ko kuma saƙon da kake so ka bashi. Dole sai ka je wannan gurin. To a da, da kafin a sada zumunta ko kuma kafin ka tura wani saƙo, sai ya ɗauki kwanaki wasu lokaci ma ba dai ɗauki awowi ba kamar yanzu ba. Amma kamar yanzu kuma kamar yanzu idan har aka samu dama in har mutum yasamu dama zai kira waya neh cikin ƴan mintoci ba tare da ɓata lokaci za ka ga an tura, an kai, an tura saƙo, ida ko ta text message da ake yi ko kuma ta hanyar kiran waya. To ka ga sada zumunta, ka ga abun nan, mm-mm-mm, mm, mm-mm, hanyar sada zumunta na yanzu ya fi sauƙi ba kamar yanda na da ya ke ba. Domin a da gaskiya kan ɗauki tsawon lokaci kafin a sada zumunta. Amma yanzu a cikin sakanni, sakan biyu, sakan uku ka kira mutum ya ɗauka ka gaya masa menene saƙonka. In ma wani abu ne na gaggawa, za ka iya fassara da shi a lokacin. Amma kuma a da ba ka isa ka yi haka ba domin saboda a da babu waya, babu yanda za ka yi ka yi kira ko kuma ka faɗi abu a lokaci. Sai dai in ka ɗauki ƙafa ko kuma ka kai ko kuma ka ɗauki dabba ka hau kanshi kamar doki kenan ko kuma jaki wanda zai kai ka zuwa wannan gurin. Kun ga kuma? Indai haka ne akwai ɓata lokaci. Dai ɓata ma lokaci kafin ka je wannan gurin kuma dai saka ma gajiya da wasu abu. Amma yanzu kana nan, ga wayanka a hannunka. A cikin sakan ɗaya ko sakan biyu, za ka sa, za ka tura saƙo. Turawa ne da a gani idan ma, idan ma waya ne za ka kira mutum, indai har akwai network agun da yake, to za ku, za ka iya sada zumuntanka cikin sauƙi ba tare da wani wahala ba. Amma a da, a da sai dai ba hali a tura saƙo na gaggawa a da. Domin indai guri na da nisa. Dole sai an jira har sai wannan saƙon ya isa. Duk da akwai wani yanayin yanda suke yi a da, wanda suke amfani da kurciya, mm-mm, ko kurciya ne ko kuma miye sunan dabba ne wanda ake ɗaure mata a ƙafanta tana kai saƙo. To imma akwai shi a da ɗin kuma yakan zamo ba kowa bane yake da shi, bayan ba kowa bane yake da shi. Yawanci kamar ma masarautu ne suke amfani da shi. Ba wai na individual wai ace mutane kowa wai yana da, na shi mamallakin kan shi bane gaskiya. Tun da su karan kansu dabbobin training ɗinsa ake yi, su ke, su ringa yin yanda suke yi. Ba wai haka kawai suke ɗaukan ƙafa kawai su tafi su je kai abu ba. Amma kuma ka ga a yanzu, a yanzu an samu sauƙi ba kamar yanda da yake ba. Kana nan kana riƙe da wayanka, za ka danna kira, za ka kira mutum dai jika in ma na gani ne za ka iya kiran video call dai ganka in ma rubutu ne text message za ka rubuta shi. Mutum dai gani ya karanta ya fahimci abun da ka, kai ke nufi. Amma a da ba ka isa ka yi ba. Yanzu za ka iya ɗaukan hoto ka tura wa mutum, za ka iya yin business ɗin ka ma ta wannan hanyar sada zumunta da muke da shi na yanzu. A da kuma ba a isa a yi ba. Yanzu za ka iya ganin abu daga Amurka can kana nan Najeriya. To za ka iya placing order in ka tura kuɗi ka yi komi da a turo maka da kayanka har inda yake. To banbancin kenan. Amma abun da ya ɓace da aka samu kuma wasu sun zo da abubuwan da yake lalata tarbiyyar yara kamar abun da ya shafi tsaraici da wasu abubuwa makamancin haka. Akwai wanda sukan yi amfani da shi ta hanyar tura kayayyaki na batsa wanda kuma ba su dace ba yana ɓata tarbiyyan al'umma da kuma tarbiyya.

To, gameda magana kamar game da injinan gona. Eh to, gaskiya a da, a baya, an ɗan sha wahala wajen yin noma wanda babu, wanda duk girman gona, da duk abubuwan da ake a gonan dole sai dai mutum ne yakeyi da ƙarfinsa, domin ya samu, yaci, domin yayi wannan noma. Duk girman fili, komi da hannu ake manual, babu inji, babu wani abu da ake amfani da shi. To amma kuma a yanzu, yanda zamani ya canja, akan yi amfani da, da kayayyakin aiki kala kala kamar su tractor, akwai sai irin su sprayer, da ake sa abubuwa da yawa kamar taka, akwai weeder, akwai harrower. To abubuwan dai suna da yawa, masu wanda babu adadi da ka iya amfani da su. Kaman a da, kaman a da, kaman a da, akwai, akwai ba hali mutum ya, ya iya zuwa yau, idan kana da gona, ko kana da noma wai kace za ka yi aiki a lokaci ɗaya. To amma yanzu akwai injina wanda suke taimakawa mutane sosai. To, kai dai matsala ɗaya, injinan wanene yake da kuɗin da zai iya sayan su? Tunda dai injina ne masu sauƙi wanda suke kawo sauƙi, wanda za su iya yi maka kamar aikin wata guda a cikin kwana biyu ko kwana uku, wani ma a cikin kwana ɗaya tractor za ta iya gamawa da shi. Wanda in kai ɗan adam ne aka bar ka aka ce ka yi da karen kanka, za ka ɗauki ma-- more than, za ka ɗauki sama da wata ɗaya ko wata biyu ma ba ka iya gama shi ba. To amma da zuwan sai irin wannan, za ka samu masu kuɗi suna siyan wa'innan tractors ɗin da duk dai sauran abubuwan gona da ake amfani da shi sai su ɗauki direbobi wa inda za su ringa biyan su kuɗi. Suna zuwa, suna wannan aikin, suna kawo return. Kaman misali yanzu ni ina da kuɗi, to zan sayi tractors ne da yawa sai na ringa bayarwa ana haya. To hayan da za a ringa zuwa ana ɗauka, za'a ringa zuwa, mutum ne manomi ne shi yana da gonarsa zai ya zo yana so a masa aiki, to akwai direba na. To direba na wanda yake tuƙa wannan shi wannan tractor ɗin, shi zan tura da wannan abun sai a biya ni kuɗi na kuɗin aikin. In ya so ni sai na sallami wannan direba. Abubuwan da suka sauya kuma game da noma gaskiya suna da yawa ba adadi. An samu sauƙi sosai sosai, an samu cigaba. Kaman yanda na faɗa a baya, ai na ce, na ce a da mutum zai iya shafo wata ɗaya, wata biyu yana yin wani aiki amma yanzu da zuwan wa'innan injinan aikin gona za ka iya gama wani aikin ma a ƙasa da kwana biyu, kwana uku, wani ma a rana ɗaya za'a iya gama shi. Wanda idan aka ce kai mutum ne ko mutum ne za su yi, ko da mutanen sun kai su hamsin ne, bai zama lallai su gama shi a cikin wannan sati ɗayan ba. Amma shi kuma da yake inji ne, mashin ne, ana ba shi yini ɗaya, ten hours, awa goma ke nan ba. Awa goma zai iya isan shi yayi komai da komai ba tare da an samu wani matsala ba. Kuma zai aiki iya gwargwaɗo mai kyau. To kunga wannan ba ƙaramin sauyi aka samu mai kyau ba. An samu cigaba domin me da me cigaban da aka samu? Na farko dai an samu sauƙin aiki. Bayan sauƙin aiki da aka samu, an samu, an samu, an samu kuma cigaba da samun kayan abubuwa na zamani wanda suke taimakawa mutane domin, domin samun cigaba a aikinsu. Bayan da za'a yi, kana da gona sama da hekta ɗari, kayi tunanin cewa za ka iya nome shi duka a lokaci guda. Amma mai kuɗi wanda yake da wannan tractor ɗin bazai ji wani tunani ko kuma wani tsoro ko kuma wani fargaban cewa, shin zan iya noma wannan gonan ko bazan iya ba. Gaskiya bazai yi tunanin haka ba. Amma mutum, indai yana da wannan tractor, bai da shi, bazai ma fara ba. Sai dai ya yanka iya inda zai iya yi sauran kuma ya bari. Yanda yake kenan, gaskiya an samu sauyi sosai, an cigaba kuma ya kawo sauƙi sosai a harkar noma. Amfani da injina da sauran abubuwan dai da ba a rasa su kala kala tunda dai zamani yana da yawa, abubuwan su ma suna da yawa bai zama lallai ace na san komai da komai ba tunda dai.